Eh ina ci ina shan ruwan 'ya'yan, eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sabida shi ruwan 'ya'yan itace na da amfani sosai ga lafiyar mutum. Sabida hakan ya sa kullum ina shan ruwan itace domin ya ringa taimakawa jikina ya samu lafiya sosai.

Eh ina shuka su saboda shuka suna da amfanunuwa da yawa. Na farko zai gyara idon mutane biyu kuma zai gyara gida yayi kyau sosai.

Ina ajiye kuɗi ne a banki, wasu lokutan kuma ina ajiye su ne a gida a wurare masu tsaro domin kuɗaɗena su samu tsaro sosai. Sabida haka ne ma ya sa bana yarda sai dai in ajiye shi a guri mai tsaro sosai. Saboda haka ne ma ya sa ina da bankun kuna da yawa, sannan kuma ina da banku kuna na gargajiya waɗanda nake ajiye kuɗaɗe na a gurin.

Ina magana da abokan ciniki ne cikin natsuwa da tausasawa da kwantar da hankali domin shi abokin ciniki babban abin martabawa ne sabida martaba abokin ciniki shine zai kawo ma sauran wasu abokan cinikin ma fiye da na da da kake da su sabida haka ina magana da su cikin martabawa da girmamawa.

Ina goge hakori sau uku a rana. Ina gogewa da safe, bayan na tashi da asuba. Sannan kuma ina gogewa idan na zo daga aiki a gida. Sannan kuma ina gogewa idan zan kwanta bacci. Saboda haka shi goge hakori yana da matuƙar amfani ga lafiyar hakoran mutum. Saboda haka yasa ina goge hakori sau uku a rana. Ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya kuma ta daddare zuwa jin kwanciya. Idan na je kwanciya bacci nakan goge shi.

Ina inganta aiki duk wani aiki saboda ina girmama duk wani aikin da aka bani. Shi ya sa nake inganta aikina a duk lokacin da aka bani aiki. Ina girmama sa sannan kuma ina yin sa cikin tsari. Ina tsara komai akan lokaci sannan in girmama komai dage dage in bi shi in yi aikina yadda ya kamata. Bana bari na sa wasa a cikin ayyukana da lamurana saboda hakan ya sa ina ke girmama ayyukana da kuma waɗanda suke kawo mun ayyuka. Domin girmamawan shine zai sa a koyaushe tsarin gattina wa da ni tsarin ga kawo mun aiki domin na yi shi.

Eh ina yin addu'a kullum. Domin kuwa ni musulmi ne kuma addu'a kullum lokaci yin salloli na haka da kuma sauran lokuta domin duk wani musulmi ya san da cewa dole sai yayi addu'a a lokuta biyar. Shi ne akwai sallar asuba idan ka yi shi za kayi addu'o'in ka, sannan kuma akwai sallan azahar in ka yi shi za kayi addu'o'i, sannan kuma akwai sallan laasar shima haka idan ka yi shi akwai addu'o'i. Akwai sallar magariba in ka yi shi akwai addu'o'i. Idan ka yi sallar isha'i shima hakan akwai addu'o'i da za ka yi shi sannan akwai nafilfilu da kuma sauran wasu addu'o'i shiga gida, addu'o'in fita daga gida, addu'an cin abinci, addu'an shiga ma bandaki duk waɗannan addu'o'i ne da a kullum nake yin su.

A kullum ina ƙidaya kayana sama da sau ashirin, domin na tabbatar da cewa kayayyaki na suna nan a yadda suke. Sabida haka a kullum ina ƙidaya kayana a lokuta daban-daban. Misali, da safe idan na tashi daga bacci sai na ƙidaya kayana, na tabbatar da komai da komai na nan. Kafin na fita aiki ina ƙidaya su, sannan kuma idan na zo daga aiki ina ƙidaya su. Kafin na kwanta daga bacci ina ƙidaya su, inna tashi daga bacci ma ina ƙidaya su. Sabida na tabbatar da duk wani abin da na ajiye suna nan a yadda na yi su. Sabida haka nake ƙidaya kayana a kullum.

A'a ni sam sam bana son wurare masu hayaniya sabida ni a kullum na fi son wurare ne waɗanda ba su da hayaniya. Na samu na zauna ni kaɗai na ringa tunanin abubuwan da ya kamata na yi da abubuwan da ya kamata waɗanda ya kamata na bari waɗanda nake yinsu. Hakan ya sa na fi son wurare masu mara hayaniya. Bana son wurare masu hayaniya.

Ba na kuka a lokacin yankan albasa domin ko wani kwata-kwata ma ba na yankan albasa. Sabida yankan albasa, sabida yankan albasa na mata ne ba na maza ba ne. Sabida haka in yesa kwata-kwata ni ba na yankan albasa. Amma kuma na ga mutane da yawa suna kuka a yayin yankan albasa domin albasa na da wani sinadari wanda yake sanya mutane kuka, yake sanya mutane fitar da hawaye a idanunsu. Am, akwai mutane da yawa na gani suna kuka a lokutan da suke yanka albasa amma ni kwata-kwata ba na kuka bare ma ba na yankan albasa bare in yi kuka. Sabida haka ba na kuka a yayin yanka albasa, sai dai mata idan suna yanka albasa domin su dafa abinci suke kuka.

A kullum ina amfani da wayata so da dama. Bana irgawa na ce so adadi kaza na yi amfani da wayata domin ni kullum wayata a hannuna take. A yau nayi amfani da wayata sau nawa, bazan iya ma irgawa ba domin kuwa suna da lokutan suna da yawa. Da safe idan na tashi daga bacci ina tashi ne da wayana a hannuna domin kuwa ni wayata shine abokin ra-- abokin rayuwata. Domin in ka ga na bar waya ina bacci ne ko kuma na tashi yin ibada ne. Amma in ba haka ba bana taba rabuwa da wayata a hannuna domin da shi na ke yin duk wani al'amurata ta rayuwa. Ina yin abubuwa da yawa sannan kuma ina karuwa da shi sosai da sosai a wayata. Wayata ita ce babban abokina na rayuwa sosai.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. Domin kasuwar da nake akwai jama'a sosai. Kaga duk inda aƙwai jama'a to aƙwai ciniki. Hakanne ma yasa ni a kodayaushe nake zuwa da wuri domin na riga ya samu ciniki masu yawa. Ina samun ciniki sosai sabida ina da kwastomomi da yawa a kasuwar da muke. Kuma akwai jama'a da yawa kullum da suke zuwa domin kwastoma baya wuce kanmu. Sabida haka kasuwarmu mu kullum a kullum muna samun kasuwa sosai sosai. Ba, ba ranar da zai dawo bamu yi ciniki ba sosai. Muna yin ciniki sosai. Kuma mu kayan da muke siyarwa kaya ne wadda kullum za'a ringa siyarinta. Ba wai yau ko yau an siya gobe ba a siya ba domin kayan abinci ne.

Ina gina dangantakata ne na kasuwa cikin natsuwa da kulawa. Domin duk wani dangantaka na gaskiya shina ke ginawa tsakanina da kwastomomina. A kullum ni so nake, na gina dangantaka mai ƙarfi tsakanina da mutane a cikin kasuwancin da nake yi. Shi kasuwanci daman gina dangantaka ne mai kyau tsakanin ka da wasu. Hakan yasa duk wanda ya zo wurina ya sayi kaya ya tafi, yana karazuwa saboda ina gina dangantaka ne mai ƙarfi tsakanina da shi. Ta yadda duk inda ya je ba zai ji wannan ƙarfin gwiwan ba, sai ya zo wurina ya sayi kaya. Hakan yasa nake, nake haɗa dangantaka mai ƙarfi tsakanina da wadan da nake kasuwanci.

Ina share gida sau uku a rana. Domin kuwa sabta ita ce mafarin komai da komai. Bana bari inga gidana bani sabta. Sabida haka ina son sabta. Ina safe da safe idan muka tashi bayan mun yi sallar asuba, muna share gida sosai. Mu share duk wani dattin da ke cikin gida. Bayan nan da rana, bayan an gama komai an dawo daga gurin aiki, ana share ko'ina da ko'ina domin dattin da ya ƙara zama da ko a share sosai. Sannan kuma da daddare kafin a kwanta sai an share, an tabbatar komai ya samu akwai sabta kafin a kwanta. Sabida haka a kullum muna yin shara ne sau uku a gida.

Ina da takalma guda goma, domin kuwa yawancin kayan da nake sakawa suna da takalmi waɗanda suke tafiya da tare da kayan da nake sakawa. Domin takalmi ɗaya zuwa biyu suna siffane da wuri. Sabida haka yasa nake siyan takalma guda goma ko kuma fin haka, domin na ringa caccanza wa lokaci zuwa lokaci. Ba kullum in ringa saka takalmi guda ɗaya iringa yawo ko kuma ringa yin wannan ba. Akwai takalmin da nake sakawa na tafiya unguwa da ita, akwai takalmin da nake sakawa in fita zaune a majalisa, akwai takalmin da nake sakawa in shiga banɗaki. Sabida haka ina da takalma ne da sun kai guda goma. Kowane takalmi da aikin da yake yi.

Ina jurewa zafine sabida inada abubuwan da nake, ake dasu zafi domin ni inada abubuwa kamar su fanka, inada solar sannan kuma inada mafuci da nake tafifi da kaina domin zafi. Hakan yasa nake jure zafi. Ina yin amfani da waɗannan kayanne domin na ringa samun sassauci a zafin da nakeji. Shiyasa a duk lokacinda zafi yazo, nakan iya jure zafin. Domin kuwa ina amfani da kaya irin su fanka da kuma mafuci sabida hakanne yasa nake samun sassauci daga zafin.

Eh ina amfani da shi yanzu haka ma a ciki nake zaune. Domin kuwa sauro, net, net na sauro yana da matuƙar amfani domin kuwa idan ka shiga ka zauna ciki sauro ba zai taɓa iya samun damar yi maka illa ba. Sabida haka nake son shi sosai fiye da maganin sauro domin kuwa shi wannan in ka shiga ka zauna za kai duk abubuwan da kake so daga ciki. In ma ko cin abinci kake so ka yi ma a ciki za ka iya, yi duk abin da kake so. Babu wani sauron da ya isa ya zo ya takura ma in kana ciki. Sabida hakan ne yasa nake amfani da shi kuma nake fusan shi fiye da kowane irin abu. Domin haka ne ma yanzu nake amfani da ita har yau ko gobe.

Teburin mu a wurin aiki yadda yake shine, sannan kuma ni ɗan kasuwa ne sannan kuma ma'aikacin gwamnati ne. Ni malamin makaranta ne. Teburin mun na da fadi, fadi sannan kuma na da tsayi sabida mun ga aji, littattafan mu, kwamfutocin mu da kuma abubuwan da muke aiki da su a kan tebur. Sabida haka teburin namu na da fadi sannan kuma na da tsayi, na da, sannan kuma na da girma da kauri sosai. Sannan kuma muna ajiye a kan laptop namu da irin su takardun mu da abubuwan da muke amfani da ita na yau da kullum.

Sosai ina, sosai ina kallon taurari da daddare. Domin kallon taurari da daddare na da kyaun gani sosai sosai. Saboda hakan ya sa bana bari ya wuce ni. Ina son ganin taurari a sama domin idan kana ganin su a sama za ka shiga cikin farin ciki da kuma girmama ubangijin ka. Saboda ganin su a sama na tunama cewa akwai wanda ya ajiye su a wannan wurin. Sannan kuma da daddare suna haska samaniya sosai, suna haskata. Idan ka tsaya kana kallo sosai musamman ga masoya har ma kwatance ake da taurari da su masoyan kenan. Saboda haka ina son ganin taurari a sama da daddare sosai.

Eh ina rera waƙa a lokacin da nake wanka sosai, domin akwai wasu waƙoƙi da na fi so sosai. Sabida haka a wasu lokutan idan ina wanka ina rera su, ina jin daɗin wankan nawa sosai. Sabida hakan ne ma ya sa idan ina waƙa ina yin nishaɗi sosai, ina shiga nishaɗi sosai. Hakan ya sa idan ina wanka nake ta rera da waƙoƙi na, irin waƙoƙin su Adam A. Zango, Aliyu Danja, Nura M nuwa. Waɗannan ina son waƙoƙin su sosai sabi da hakan ne ma ya sa a kowane lokaci idan na zauna ina wanka su, ina rera su domin na shiga nishaɗi da jin daɗin wankan da nake yi.

Da yamma kafin. In kwanta bacci ina zuwa kallon ƙwallon ƙafa domin a gefen anguwan namu akwai wani wawakeken fili da ake buga ƙwallon ƙafa. Sabida haka ina zuwa in tsaya ne in ringa kallonsu domin in samu nishaɗi sosai daga gurun su. Sabida haka in yasa a kowane lokaci da yamma kafin na shiga na kwanta ina zuwa gurin domin na ringa kallon ƙwallon da yamma. Kuma akwai mutane sosai daga unguwanni daban daban suke zuwa su ringa kallo, kallon ƙwallon ƙafa. Sabida haka in yasa kullum ni ma ina da abokai a gurin na ke zuwa nake samu nishaɗi a gurin.

Ina haduwa da abokan ciniki ne a wurare daban-daban. Domin ni ina da kiran kwastomomi, domin su ina da basiru kala-kala da nake amfani da su wurin janyo kwastomomi su zo wurina su yi cini. Abokan ciniki na da muhimmanci sosai ga kasuwancinmu saboda haka ina girmama su, ina daraja su sannan kuma ina ba su ƙima. Idan su ka so bana san wala musu da abu. Saboda haka ina yin komai cikin nassuwa da kwanciyar hankali kuma ina kwantar musu da hankali da kuma siyar musu da kaya cikin rahusa saboda hakan ya sa su kuma su ke son zuwa gurina a ko da yaushe.

A farko, idan na je na isa ofis Baba abin da nake yi sai na fara gaisar da mutane kafin na fara komai. Sannan kuma na gyaggyara duk wasu abubuwan da zan yi in amfani da su a wannan lokacin sai in fara aiki. Ayyukan da zan fara su ne ayyukan da bangama su ba na jiya. Zan fara da daidai da daidai sannan na kammala kowanne aiki cikin tsari da natsuwa sannan kuma na zo ni, na je ni wurin darekta na karɓa ayyukan da zan yi a yau kuma. Kuma in zo ni in fara da daidai da daidai kawai yadda na yi jiya kaman kuma yadda na ƙarasa ɗaya da ɗaya kuma da daidai da daidai sannan in yi aikin cikin natsuwa.

Na, na son gida ne irin na Hausa domin kuwa da su nafi jin daɗi sannan. Sannan kuma nafi sauraro. Ɗaukin kuma ina jin daɗin gidan Hausa. Gidan imma na gargajiya ne ko kuma na zamani ina son gidan. Sosai na yarda Hausa saboda haka ne ma ya sa a wayoyi na babu kiɗan da za ka ji sai na Hausa. Na Hausa zalla bana jin kiɗan Turanci ko na kuma yawani harshe ina amfani ne da kiɗan Hausa zalla ina amfani da na Hausa sosai sosai.

Ina kwana ne a kullum, a gidanmu. Sannan kuma ina zuwa gado na ne in kwanta ƙarfe goma zuwa sha ɗaya. Sannan kuma na kanta shi ne daga ƙarfe huɗu na safe zuwa ƙarfe biyar, domin na yi sallar asuba. Hakan yasa bana ɓata lokaci wurin yin duk abubuwan da nake da su domin komai asara nake jin shi. Bana bari na samu na samu tangarɗa a cikin abubuwan da nake yi.

A'a, ba ma sa uniform a wurin aiki domin wurin aikin namu baya buƙatar saka uniform. Kowa yana kan tafiya ne da kayansa na gida. Duk wani kalar kaya da kace so zaka iya sakawa ka tafi wurin aiki babu buƙata. Babu buƙatar wani kalan uniform domin zuwa wurin aiki ko kuma kayan aiki. Kawai dai abun da ake buƙata a zaman to kana da sabta ko wani lokaci. Domin ba'a san marar sabta saboda haka kowa zai iya saka kayan da ya ga dama, kalar da ya ga dama. Ba wani uniform da ake sakawa.

Sosai ma kuwa, domin kuwa suna da daɗin zama ga laushi ga kuma daɗin zama a kansu sabida akwai katifa a jikin su domin anyi su ne na musamman ga mutane ma na musamman. Sabida haka a ko da ko wane lokaci kujeru na kujeru ne na alfarma sabida haka suna da daɗin zama fiye da tunanin mutum saboda in ka zauna za ka ji ka ne kaman ka zauna akan wani abu mai laushi sannan kuma ga taushi yana da laushi taushi sannan kuma baya da wani abu wanda zai zungure ka ko kuma ya sokale ka.

Yadda na ke tsara ayyukan da suka fi mahimmanci su ne, wasu ayyukana ina ajiye su in dubasu sannan in bi su daki-daki, in zaba duk waɗanda suke da mahimmanci a ciki na ware su gefe, sannan wayanda suka fi dandama na ware su, sannan wayanda suka fi wannan ma sai in ware su a ajiye. Sannan ne in bi ɗaya bayan ɗaya in ƙara dubawa wayanda suka fi mahimmanci in fara aikinsu da wuri domin su wayanda suka fi mahimmanci su zanyi riga yi kafin kuma in zo ga ƙanwansu. Ina ware su ne ɗaya bayan ɗaya, in ajiye duk wasu wayanda suka fi mahimmanci a gefe guda.

Dangantaka ta da shugaban aiki, dangantaka ce mai ƙarfi. Domin kuwa shugaban aiki ya fi so na fiye da kowa a wurin aiki, masu bi da ƙoƙari na da ƙwazo na da kowa biyayya ta gare shi. Domin kuwa ina biyayya sosai. Akwai wasu ayyuka da ma suka zo, wasu manya manyan ayyuka na project da suka zo ma. Babu wanda ya kira wani ayyuka ne na kuɗi. Ma ni ya kira na yi ma su su na wannan project ɗin saboda biyayya da kuma kula da aikina da nake yi. Hakan ya sa ya kira ni ya ba ni su. Na riƙe su, na yi su. Sannan kuma ina girmama ta sosai da sosai a gurin. Sannan kuma uwar gida na ne, uwar ɗaki na ne.

Ina magance matsaloli ne a wurin aiki. Wajen tambayan waɗanda suka fi, suka fi ni sanin kan aikin. Sannan kuma bana abuda gaggawa. Duk abin da nake yin sa, ina yin sa ne a hankali. Sabida hakan ya sa duk wani aikin da yake nake so na warware shi, nakan samu na warware shi cikin sauƙi ba tare da na sha wahala ba. Hakan ne ya sa bana damun kainaduk aikin da kagana gagara to ina samun waɗanda suka fi ni yawa ne domin su koya mun yadda zan warware wannan matsala.

A duk lokacin da na ke son na gwada ingancin aiki, ina samun lokaci ne na gwada wannan aikin. Shin, yaya yake aiki? Yaya yake gudanar da abubuwansa? Ina bincikinsa ne ɗaya bayan ɗaya, ko wane saƙo da lungu na aikin. Sakamakon hakan, na ke gane duk wani raunin aikin da kuma ingancin aikin. Hakan ne ya sa na ke, ta haka ne na ke gwada ingancin aiki. Domin kuwa ina bata lokaci ne na zauna na yi bincike a kan duk wani lungu da sako na aikin.

Eh, ina son karanta littattafai domin kuwa karanta littattafai na sa wa nutsuwa da kwanciyar hankali musamman ma irin littattafan soyayya. Ina bala in son karanta su domin ni mutum ne mai son labari sosai. Ina son inji ana bani labari ko kuma ina karanta labari. Hakan ne ya sa a ko da yaushe, zaka ganni ina tare da littafi ne ina karanta labarai da wasu abubuwa na soyayya da kuma na almara. Saboda haka ne ya sa ni ina son karanta littafi sosai. Ba na wasa ba, ina son karanta littafi.

Abin da yafi muhimmanci a cikin abokaina shine gaskiya da kuma rikon amana. Mu a cikin abokananmu, idan ka kasance ba ka da gaskiya ko kuma ba ka da rikon amana, ba ma mata ba yarda mu saka cikin jerin manya manyan abokane a ciki. Sannan kuma duk wani abu na shawara da kuma wani abu na cigaba, ba zama mu saka a ciki ba saboda mun san kai ba mutumin kirki ba ne da za mu saka shi a cikin lamuran abokai. Sabida haka duk wani abu mai muhimmanci muka gan ka ka na rike sa ko mai yana da kyau a wurin ka, yana ka na rike shi da kyau. A wannan lokaci ne mu ke rike ka da muhimmanci a cikin abokananmu.

Ina fison wasan kwallon ƙafa sosai. Domin kuwa a ko da yaushe har ma ina iya zuwa inje in kalla. Sabida wasan ƙwallon ƙafa yana sani nishaɗi sannan kuma yana horar mun da damuwa ta da nake ciki. A duk lokacin da aka bata mun rai ko kuma na ji wani abin da bai mun ba. A wannan lokacin, nakan zo ni naje na zauna na ringa kallon ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa na da daɗi sannan kuma mutane da yawa na son shi. Sabida shi wasa ne na kowa da kowa na kallon shi sannan kuma na jin daɗin sa. Sannan ni na fi son shi sabida mutum ɗaya, wato Cristiano Ronaldo.

Ni ina yanke shawaran aiki ne da abokan aikina a duk lokacin da wani abu ya zo. Sannan kuma in ina so in yanke shawara akan wannan abun. Ina tattara abokan aikina ne wa'yanda suke ƙasa da ni da wa'yanda suke ƙafa sa ma dani. Ina zuwa wurinsu ne in nemi shawarwari, shawarwari a wurinsu. Ta yadda in so in harhaɗa shawarwari a wurinsu ta yadda zan bi in shawarwari wannan aikin. Hakan ne nake zama nake yanke shawara yaya zan yi a wannan aikin. Domin na nemi shawara ne ba a gurin mutum ɗaya ba, ba mutu biyu ba.

Dangantakar mu da maƙwabta dangantaka ce ta ƴan'uwantaka da aminantaka da, ƴan'uwantaka. Kowa yana girmama kowa, yana girmama buƙatun kowa sannan kuma yana kiyaye buƙatun kowa. Ba ma shiga haƙƙin juna, domin ba za mu taba yadda da wani ya shiga haƙƙin wani maƙoccin ba. Duk abyn da zamui muna yin shi ne cikin lura, kula da kuma hankalta. Sabida haka muna kiyaye duk wani haƙƙoƙin maƙwabcinmu domin ba ma son mu shiga haƙƙinsa. Sabida haka haka muke gyara dangantaka mu sakanin mu da maƙwabtan mu.

Wasannin da nake yi a waje sune wasannin ƙwallon ƙafa. Ni mutum ne da ke son wasan ƙwallon ƙafa saboda haka a duk lokacin da na fita waje, babu wasan da nake yi kamar wasan ƙwallon ƙafa. Ina yin shi da abokaina, ina yin shi da ƴan uwa, ina yin shi da a duk wadanda muke yi ada. Sabida hakan ne ma yasa ina da abokai dayawa wadanda muke wasan da su. Wasane na nishaɗi sannan kuma wasane na girmama juna.

Na fi son 'ya'yan itace kusan ya kai waɗanda nake so. Kusan sun kai kusan guda biyar zuwa shida. Farko akwai ayaba, akwai inibi, akwai mangwaro, akwai gwaiba sannan kuma akwai abarba. Waɗannan ina son su. Sannan akwai gwanda. Domin duk waɗannan suna gina jiki, sannan kuma suna ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Sabida haka ne ya sa a duk lokacin da nake da buƙatar su nake zuwa nake siya. Domin kuwa nafi son su musamman ma 'ya 'yan inibi nafi son su fiye da ko wanne da kuma ya yan stroberi waɗannan ina son su sosai.

Abubuwan da nake idan ina so in kara aiki sune, nakan bi ɗaya bayan ɗaya wurin abokan aikina, na tambaye su wosu ayyuka ne ba su gama ba ko kuma wasu ayyuka ne suka gama. Da zarar na tambaye su suka gani sannan kuma suka bani. A wannan lokacin ne ni kuma nakan zo na zauna nayi ayyukana ɗaya bayan ɗaya. Hakan nake samu na kara aiki. Sannan kuma ina zuwa shugabar shugaban aikin mu na tambaye ta in akoi wosu ayyuka waɗanda ba a kammala ba ko kuma waɗanda suka fara yi suke yi wa mutane bada wa mutum aiki bamu mutane wahala nakan karɓa nayi na yi su a karan kaina. Hakan ya sa ni nake samun karin ayyuka.

Eh ina jurewa. Eh ina jurewa. Domin kuwa ni abinci na ma ina sa barkono mai yaji da yawa ne. Domin kuwa ina son sa. Duk abincin da nake yi, nake ci, ni akwai barkono a ciki. Sannan shi barkono ni dai kam ina yin shi sosai, ina son shi. Saboda haka ni in ba abinci babu shi ma bana ci. Saboda haka duk wani abincin da zan ci da barkono nake cinsa. Sannan kuma in sa ai min mai kyau. Saboda bana so ni duk wani abu wanda bayi da kyau ni bana sonsa. Eh saboda haka ni wayansa ina jurewa barkono mai yaji sosai sannan kuma ina shan ruwa da madara da wasu abubuwa masu zaƙi domin na jure masa.

So goma munke yin taro a mako, domun taro kanda biyu, yi taro kanina karawa juna sani, da kuma taimakawa wadanda basuda karfi. Sabida haka ko wane mako muna yin tarone a wurare kamar haka a majalisun unguwa. Akwai kuma gurun tarammu na musamman wanda muke taruwa a gurin. A kowane lokacinda muke son mu taruwa gurun, muke zuwa muke taruwa muke tattauna al'amuran da suka shafi yankunammu.

So sai ma, domin har kwamfuta ina dashi a yanzu haka a ajiya, ina amfani da kwamfuta sosai. A yayin da nake amfani da kwamfuta, ina, na iya amfani da kwamfuta wajen yin harkokin na na yau da kullum da kuma in ayyukana na wurin aiki da na kasuwa daka ina yin da kwamfuta. Komai yanzu da kwamfuta nake yi, in ban yi da waya ba, to da kwamfuta nake yin sa. Na iya amfani da kwamfuta sosai wurin yin rubutu da lissafi da kuma kallo da buga da yin wasanni a ciki.

Muna da madubai guda uku ne a gida. Akwai wanda babba a jikin miro yake, sannan kuma akwai inda ƙarami wanda mun makala shi, sannan kuma akwai ƙarami wanda muke tufafon fuska a hannu da shi. Muna da miro guda uku ne. A duk lokacin da ka ga akwai wani yana yin amfani da ɗaya, kai za ka iya zuwa ka je ka yi amfani da wancan saboda hakan ne ya sa muke da su guda uku. Akwai babba, akwai ƙarami wanda shi ma ya fi wancan bai kai wancan ba kuma ya fi wancan ɗin amakale, sannan kuma wanda dukaninsu bai kai suba karami. Wanda a hannu ake riƙe da shi domin a yi amfani da shi.

A'a, a'a. Ba na tauna goro. Domin ni kwata-kwata ba na son tauna goro domin daci ƙarai. Yana da daci sosai sabida haka ni kuma dubu wani abu wanda yake da daci. Kwata-kwata ba na son, hakan yasa ba na son tauna goro. Ba na son tauna goro. Hakan yasa ba na cin goro sabida dacinsa, ga kuma bauri, ba wani daɗi kamar irin su, wasu haka ne dacen.

Na fi son burodi mai laushi. Na fi son burodi mai laushi. Na fi son burodi mai laushi. Na fi son burodi mai laushi ne saboda shi mai tauri idan kana cin shi ba wani daɗi sannan kuma ta shayi ko kuma da miya ma ba zai yi daɗi ba. Amma shi burodi mai sai mai laushi, da zaran ka yanke shi ka sa a cikin miya ka saka shi a bakin ka, ba ƙaramin daɗi ne gare shi ba. Hakan ne yasa a kowane lokaci, ni babu wani abun da na fi so shi sai dai burodi mai laushi. Ina son sa kuma ko da zan siya. Sai zan zaɓa mai laushi sosai sannan in ɗauka. Ba na ɗaukan mara laushi.

Eh, ina tafiya da sauri sosai. Ba mu yi tafiya ta magaba ɗayan ta, da sauri take. Duk inda zan je da sauri nake zuwa. Idan ina zuwa makaranta da sauri, idan ina zuwa gida da sauri, idan ina zuwa wurin kasuwa da sauri, idan ina zuwa wurin bandaƙi da sauri nake zuwa. Ko da banda ke zan tafi da sauri nake tafi. Kwata kwata ban iya tsayawa in yi tafiya a hankali ba. Komai nawa da sauri nake yin shi tafiya na a kowane lokaci. In na tashi tafiya da sauri na ke yi sabida haka ne ma ya sa wasu mutane ba sa masan tafiya dani sabida ina da saurintsiya, ina sauri sosai.

A kullum ina cin abincin rana ne, da misalin ƙarfe biyu na rana. Domin a wannan lokacin ne abincin ma yake dafuwa, ake dafa shi. Ƙarfe biyu ɗin nan na yi, nakan zuwa inje in ce, A zuba mun abinci ina so in ci ko kuma a zuba mun a kawo mun shi ko ban je ba. Sabida haka a kowane lokaci ƙarfe biyu na rana nake cin abincin rana. Bana bari ya wuce ƙarfe biyu na rana. Hakan yasa a kullum ko da yaushe ƙarfe biyu na cika, za'a zubo mun abinci na a kawo, in ma an manta, zuwa nake na tuna masu ƙarfe biyu fa yayi ina so in ci abinci.

A kullum ina zuwa kasuwa ne da misalin, a kullum ina zuwa kasuwa ne da misalin karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya. Domin kuwa a wannan lokacin na tashi daga gurin aiki, sannan kuma a wannan lokacin ne nake zuwa kasuwa. Domin kuma wannan lokacin shine zaka fi samun abubuwan da kike da buƙata ma a cikin kasuwar. Domin kowa da kowa ya fita, kowa ya gama ayyukan da yake yi ya fita kasuwa, ya je ya buɗe kasuwa. Hakan ne yasa ina fita kasuwa ne daga karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana. A kowace rana wannan shi ne lokacin zuwana aiki, a kasuwa. Kullum wannan shi ne lokacin zuwana kasuwa.

Irin wayar da nake amfani da shi kuwa shine Tecno, ana ce mashi Tecno Spark 4. Dakalar wannan wayar nake amfani kuma Android ce. Ina jin daɗin amfani da wannan waya sosai sosai kuma waya ce wadda take da kwali sosai. Duk yadda ka kai ga. Zaman to wa ka yi wannan ne, to wannan wayan zai iya yi maka amfani sosai domin duk faɗuwar da yayi idan ka ɗauke shi nomal yake kuma kayar gyaran shi. Ako ina za ka iya samun su sannan kuma ba su da tsada. Shi ma karan kansa bayi da sada in ka duba kamar gaba kamar ba wasu sauran wayoyi bane na masu sada.

Kuɗin wutar lantarkin da muke biya kuɗin wutar lantarkin da muke biya a ko wane wata shine Naira dubu huɗu. Naira dubu huɗu muke biya a ko wane wata. Namu akwai waɗanda ma suke biyan fiye da haka kuma akwai waɗanda suke biyan kasa da haka. Amma mu dai muna biyan dubu huɗu ne a ko wacce ƙarshen wata. Masu NEPA zasu, masu wutar lantarki za su zo, sannan kuma su karɓi Naira dubu huɗu ɗa, dubu huɗu a wurin mu sannan su kawo mana bill inda muka biya. Wannan shi ne kuɗin da muke biya a kowacce ƙarshen wata Naira dubu huɗu kenan.

Ina amfani ne da baƙi da kuma kore da kuma ja. Su nake amfani da su. Baƙi na fi amfani da ma baƙi da ja. Domin kuwa su ne launukan da na fi so bayan fari. Ina amfani da launin baƙi da kuma launin ja ne a yayin da nake ayyukana na yau da kullum da tawada. Tawadan da nake amfani da shi baƙi ne da kuma ja. Tawada na fi ma amfani da baƙi fiye da ja. Amma shima jan ina amfani da shi sosai.

Eh, ina karatu kafin na kwanta sosai. A ko da yaushe kafin na kwanta sai na yi karatu. Sannan ne nake samun damar kwanciya. Saboda haka a kowane lokaci sai mai karatu ne kafin ya kwanta. Bana kwanciya banyi karatu ba. Domin kai karatu ka kwanta, yafi ba kai karatu ba ka kwanta. Saboda hakan ne ma yasa aka koyar da ni cewa kafin na kwanta a ko da yaushe ya zaman to ina karatu kafin na kwanta. Hakan ya sa ko wane lokaci nake karatu kafin na kwanta, sannan kuwa bayan na tashi ma sai in yi karatu. Amma mafi muhimmin shi ne ina karatu a kowane lokaci kafin na kwanta.

Eh ina cire takalma a gida. Bana shigo. Ina cire takalma a gida don bana shigowa da su cikin ɗaki. Domin kuwa su takalma in dai ka fita ka yi tafiya da su a waje za su iya kasancewa da najasa a jikinsu. Sabida hakan ya sa a kowane lokaci ni nakan cire takalmana kafin na shiga gida, kafin na shiga ɗaki. Amma a kowane lokaci nazo ina cirewa sannan in wanke kafa ta sannan in shiga. Bana shigowa da takalmi ciki.

Duk wasu takardun aiki ina sama musu ne waje mafi tsaro mafi inganci na ajiye su. Bana ajiye su wurin da ruwa ke taɓa su ko kuma wurin da bera zai zo ya taɓa su ko kuma wurin da yara za su zo su samu su ɗauka su yaiyaga su ɓata ta. Saboda haka, ya sa a kowane lokaci bana ajiye takardun aiki a wurin da ma tausayi zai zo ya gibta a takan sa. Saboda haka ne ya sa a kowane lokaci nake samun wurare mafi tsaro na adana takardun aiki. Ina ajiye su ne a wurare masu tsaro yadda babu wani abin da zai taɓa su ya ɓata su.

A'a, ba na shan magani kullum. Domin kuwa duk wanda yake shan magani kullum ba ya da lafiya ne. Ni kuma ina da lafiya. Idan ka ga na sha magani, to na kasance ba ni da lafiya ne, amma dai ina shan magani. Amma ba kullum na ke shan magani ba. Ba na shan magani a kullum. Shan magani a kullum shi yana zuwa ne a lokacin da mutum ba yi da lafiya. Amma ni ina da lafiya, sabida haka ba na shan magani a kullun. A kullum, a kullum ba na shan magani. Ina shan magani ne a lokutan da ba ni da lafiya. Sabida haka ba na shan magani a kullun.

Eh sosai ma kuwa, domin duk wani, ko wane bayan sati ɗaya ina bincika domin na tabbatar yanada ƙwayar cuta ko kuma bayi da ƙwayar cuta. Saboda haka ne mayasa kowane sati ina cikin ina bincikewa, ina bincika daya bayan da yana tabbatar yana da ƙwayar cuta ko kuma bayi da ƙwayar cuta. Hakane yasa ya zama to yana da cikakken lafiya bayi da wani ƙwayar cuta. Hakane sa ni kuma zanbar abinda nake yi ba kowane lokaci ina bincikarsa. Hakane sa har kasance bayi da ƙwayar cuta.

Ranar Juma'a ce mafi kyawu a ranakun mako. Domin kuwa a ranan ne kowa kamar sallah zai yi wanka, ya sa sababbin kaya domin ya tafi masallaci yayi sallar juma'a. Sabida haka a ranan ne kowa kuma yake farin ciki sosai kamar ranan sallah ne. Kowa yana sanye da kaya mai kyau sannan kuma yana murmushi a fuskar sa. Ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a dukkan ranaku na mako. Ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a dukkan ranaku na mako.

Nafi san miya mai zafi kwata-kwata ba na shiri da miya mai sanyi. Kuma miya mai sanyi ba wani daɗi. Indai miya ne za ka ci, to ka ci shi da zafin sa. Don shi ne ya fi daɗi. Shi ne ya fi lafiya a jikin mutum. Saboda hakan ne ma ya sa nafi san miya mai zafi fiye da miya mai sanyi. Saboda haka ni dai kam nafi san miya mai zafi fiye da miya mai sanyi. Domin miya mai zafi ta fi daɗi. Ta fi daɗin ci sannan kuma ta fi ma lafiya. Ni na ce gani. Saboda haka ne ma ya sa nafusan miya mai zafi fiye da miya mai sanyi.

Yanayin da na fi so, na kasance ina da kuɗi. A duk lokacin da nake da kuɗi, na fi son wannan yanayi a kowane lokaci. Bana son yawuce wannan lokaci sabida hakan ya sa a ko da yaushe, duk yanda zan yi na kasance da kuɗi nake zamawa da kuɗi. Shine yanayin da na fi so, shine na kasance ina da kuɗi. Duk abun da nake son siya zan iya siya da kuɗina. Ina da shi aljihu na, ina da shi a banki na. To wannan yanayin na fi son sa fiye da kowane irin yanayi. Na fi son yanayin da nake da kuɗi.

Yanayin yadda nake kula da, yanayin yadda nake kula da gashi na a ko da yaushe shine, yanayin yadda nake kula da gashi na a ko da yaushe shine, kullum nakan tashi da safe, na yi kullum na kan tashi da safe na wanke shi. Sannan kuma na tsefe shi, sannan kuma na gyara shi na shafa masa mai. Akwai wasu kalar fanka da na ke shafawa ko da yaushe. Dasu na ke amfani wajen, wajen gyara gashi na a kullum. Sabida haka, a haka na ke kula da gashi na. Nakan wanke shi, nakan tsefe shi sannan kuma na kan samar wa su mayuyyuka masu kyau. Sannan kuma na kan wanke shi da sabulu mai kyau. A haka na ke kula da gashi na a kullum.

Eh ina yin kira bidiyo a kowane lokaci domin kuwa, ina yin kira bidiyo a kowane lokaci domin kuwa akwai waso abokane na da suke ƙasashen waje, wanda a kira haka normal ba zai yiwu ba. Sabida haka muke yin bidiyo kol wato kira a bidiyo muyi zancen mu muyi hira mu yadda muke so a lokacin da muke so. Sabida haka ina yin kira a bidiyo sosai, a kowane lokaci ina yin kira a bidiyo. Ina yi sosai kuma ina jin daɗin kira a bidiyo sosai sosai sabida abokanai na wasu ma suna jin daɗi saboda guraren su da nisa, kullmmuna iya yin bidiyo kol.

A'a ba na sanya safa. A'a, ba na sanya safa a kullum amma kuma ina saka shi. Ba na sanya safa a kullum amma ina saka shi lokaci zuwa lokaci musammanma irin lokuta na sanyi. Ina sakasu ne domin guje wa sanyi. Ina sakasu a wannan lokutan lokuta na sanyi sosai sosai ina sakasu amma ba na sakasu a kullun. Sai lokaci lokaci ne ke saka safa a ƙafa na. Ba na saka ta kullum kullum. Ba na saka safa a kullun kullun a ƙafaɗa sai lokaci zuwa lokaci na kan sa safa.

Yadda nake taimakawa mutane shine, a duk lokacin da naga wani wanda yake neman taimako, to ina taimakawa ne da karfina, da kuɗaɗe na, da duk wani abun da nake da shi. Misali, idan naga wanda yake neman taimakon kuɗi, in akwai kuɗi a guri na, zan cire in bashi kuɗi. Idan naga wanda yake neman taimako na wani abu na haka, wanda yake so a samarwa kwalita da shi irin sapa fi ko kuma kwata ko kuma taimako ne na ɗaukan wani abin shi a taimaka mai, shi ma ina taimakawa da ƙarfina. Wannan shine, ina taimakawa da ƙarfina, ina taimakawa da aljuhu na, ina taimakawa da bakina, duk wani layi da zan bi in taimakawa mutane da shi.

Muryata tana da ƙarfi sannan kuma tana da ina iya yin shi a hankali. Ko wanne in ce muryata a ƙarfi ma in na so zan iya yin abu da ƙarfi da ƙarfi. Sannan kuma zan iya yin shi abu a hankali a hankali. Saboda haka muryata zai iya yin abu da ƙarfi sannan kuma zai iya yin abu da hankali. Ko wanne wanda na so zan iya yi da shi. Saboda haka a duk lokacin da na so yin abu da ƙarfi ina iya yin shi sannan kuma in na so yin abu da hankali ina iya yin shi. Muryata haka take. Ina iya yin abu da ƙarfi sannan kuma ina iya yin abu da hankali duka ina iya yin su.

Abincin da, abincin da yake sa ni ji dadi, abincin da yake sa ni ji dadi shine macaroni. Ina son wannan abincin sosai. A duk lokacin da na ka na samu kuɗi, nakan siyan in kawo gida a dafa mai yawa. Anafin gaje, saboda abinci ne ina son shi sosai macaroni. Ina son shi bayan shi shinkafa da miya. Shima ina son shi sosai. Sannan kuwa biski da miyan kubewa ko kuwa miyan yakuwa. Wa'innan duka abinciccika ne da nake son shi sosai da sosai a rayuwata. Ina so na ringa cin shi a koda yaushe. Wa'inan abinciccika ina son su sosai, sabida haka ne ma ya sa bana son wannan abinci ya ringa wuce ni.